Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh, tsintsiya kala kala kuma kowanne da amfanin shi. Ina amfani da tsintsiyar laushi a cikin ɗaki, sannan na kanyi amfani da zagogi inzan share waje ko bayi ko wani guri haka.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ah ina jin daɗi ranar biyan albashi, saboda albashi dashi kake yin wasu harkokin, wasu hidimomin duk dasu kake 'solving' ɗinshi.

Ina cin abin, yaushe kake cin abincin dare? Nakan ci abincin dare misalin ƙarfe tara. Lokacin da na dawo, na yi wanka, sai in samu in zauna kuma in ci shi cikin nitsuwa.

Akan je yaushe ka ke zuwa kasuwa? Akan je kasuwa da safe kamar yadda na faɗi a baya. Saboda in naje da wuri in yi abubuwan da zan yi in dawo in kamo sabgogi.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Nakan kwana a gado wataran wataran kuma in jikina na son na ya gaji, na fi so na kwanta a ƙasa saboda na mimmiƙe.

Ya ya kake bikin ranar haihu warka ni ban wani biki ranar haihuwa na saboda ni a addini na ma haramun ne shi muke kira da maulidi. Annabin mu ma bai yadda da wanda ake yi mishi ba. Ballan tana ni in na kai na.